Kana kallon inuwar ka? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ina wani abu ne da kusan kowanne mutum yake gani a rayuwarsa ta yau da kullum, amma ba kowa ne ke bata muhimmanci ko tunani a kanta ba. Inuwa tana da bayyanane idan haske ya bugi jiki ko wani abu, sai a sami siffarsa a ƙasa ko bango. Tambayar "kana kallon inuwarka" ba wai kallon inuwar kawai take nufi ba, har ma tana nuna tunani, fahimta da yadda mutum yake lura da kansa da muhallinsa. Gare ni, eh, ina kallon inuwata amma ba a kowanne lokaci ba. Sau da yawa nakan lura da inuwata musamman idan rana ta fito sosai ko kuma idan ina tafiya a waje da rana. Wani lokaci mutum yana kallon inuwarsa ba da gangan ba, sai dai kawai saboda tana bayyana a gabansa. Da farko, kallon inuwata yana sa in tuna da halittar Allah. Inuwata alama ce da ke nuna ikon Allah da hikimarsa. Jiki guda ɗaya ne amma inuwarsa tana iya zama doguwa ko gajera, gwargwadon matsayin da ƙarfin hasken. Wannan yana sa in yi tunanin game da rayuwa, yadda abubuwa suke canzawa da yadda komai yake a hannun Allah. Na biyu, ina kallon inuwata a matsayin wata hanya ta nishaɗi ko wasa. Musamman tun lokacin ƙuruciya, yara da damara suna wasa da inuwa. Suna motsa hannuwa ko jiki su ga yadda inuwa za ta motsa. Wannan wasa yana sa mutum farin ciki yana kuma nuna sauƙin rayuwa da annashuwa. Haka kuma wani lokaci kallon inuwata yana sa ni in yi tunani a kaina. Ina ganin inuwata kamar tana bin duk inda na je bata rabuwa da ni. Wannan yana tunamin cewa mutum baya rabuwa da ayyukansa duk inda ka je. Abin da ka ke, abin da ka aikata yana tare da kai, kamar yadda inuwar take tare da jiki. Na uku, kallon inuwa yana da ko ya mun darasi ta tawali'u. Inuwa ba ta da ƙarfi ko ƙima idan babu haske. Haka ma mutum ba zai iya yin komai shi kaɗai ba tare da taimakon Allah da al'umma ba. Wannan tunani yasa na rage girman kai, in kasance mai sauƙin kai da mutunta mutane. A wani ɓangare ba ana kallon inuwata da tsoro ko camfi. A wasu al'adu wasu mutane na iya danganta inuwa da tsoro ko wasu abubuwa na al'ajabi. Amma ni ina kallon inuwa a matsayin wani abun halitta da kimiyya ta bayyana a wurin. Wannan fahimta tana sa in kasance cikin natsuwa da kwanciyar hankali. Na huɗu, ina lura da inuwata a lokuta na musamman kamar da safe ko da yamma, lokacin da inuwa take tsawo. Wannan yana nuna canji lokacin daidai rana. Inuwata tana taimakawa mutum ya fahimci lokaci daidai, musamman a tsahon rayuwa kafin abubuwa yanzu ya yaɗu. Haka kuma kallon inuwata yana sa in lura da yanayin jikina. Idan ina tafiya, zan ga yadda inuwata take motsi. Haka yana sa ni in lura da tsayuwata ko tafiyata. Wannan yana da alaƙa da lura da kai da fahimtar jiki. Na biyar, a bangaren tunani da rayuwa, ina kallon inuwata a matsayin alama ta rayuwar kanta. Inuwata tana bayyanane idan akwai haske, idan babu haske babu inuwa. Haka ma rayuwa. Idan babu ilimin gaskiya ko kyakkyawan aiki, rayuwa za ta rasa ma'ana. Wannan tunani yana sa ni in ƙoƙarin zama mutum mai amfani ga kai na da al'umma. A al'ada da addini ba a hana kallon inuwa ba amma an koyar da mutum ya kasance mai hankali da tunani mai kyau. Saboda haka ina amfani da kallon inuwata ne a wajen tunani mai kyau ba tare da tsoro ko tunanin banza ba. A ƙarshe zan ce eh ina kallon inuwata amma ina kallonta ne a matsayin wani ɓangare na halitta da rayuwa. Kallon inuwata yana sa ni.

Kana cin salati? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Na ji daɗin wannan tambaya da aka mun dafarko, ko dai salati wani nau'in abinci ne mai matuƙar amfani ga lafiyar ɗan adam. Ana yin salati ne daga haɗa kayan lambu daban daban kamar lettus, tumaturi, albasa, karas, kabeji, kankana ko ayaba, tare da wasu abubuwa kamar ƙwai, kifi, nama ko man salati. Tambayar "Kana cin salati?" ba tambaya ce ta abinci kawai ba, tana taɓo lafiya, ɗabi'a da yadda mutum yake kula da jikinsa. A gareni, eh, ina cin salati kuma ina sonsa sosai. Ina ganin salati abinci ne mai sauƙi, mai daɗi kuma mai matuƙar amfani a jiki. Koda, koda ba kullum kullum ba ne. Ina ƙoƙarin cin salati akai akai domin kula da lafiyata. Da farko ina cin salati ne saboda lafiyata. Salati yana ɗauke da sinadarai masu muhimmanci ga jiki kamar bitamin, gishirin jiki, wato minerals, fiber. Waɗannan abubuwa suna taimakawa jiki yayi aiki yadda ya kamata, suna kuma kare mutum daga cututtuka da dama. Cin salati yana taimakawa narkewar abinci, yana rage matsalar kumburin ko ciwon ciki. Na biyu, salati yana taimaka mun wajen samun sauƙin nauyi da kuzari. Saboda salati baya da nauyi sosai kamar wasu abincin, yana sa mutum yayi sauƙin bayan cin sa. Baya saka sala ko nauyin jiki. Wannan yana taimaka mun in ci gaba da ayyukana cikin ƙarfi da natsuwa. Haka kuma ina jin daɗin ɗanɗanon salati. Haɗuwar kayan lambu daban daban tana ba da shi wannan ɗanɗano mai daɗi da ƙamshi sosai. Wani lokaci ana iya ƙara ɗan mai ko kayan yaji kaɗan domin ƙara masa almushi. Wannan yana sa cin salati ya zama abincin daɗi ba wai dole ba. Na uku, ina cin salati a lokuta daban daban. Wani lokaci ina cin sa, ina cin sa a matsayin ƙarin abinci, wani lokaci kuma matsayin ƙarin abinci tare da shinkafa ko tuwo. Haka kuma salati na iya zama cikakken abinci idan aka haɗa shi da ƙwai ko kifi. Wannan ya nuna cewa salati abinci mai sassauci da ake iya cin sa ta hanyoyi da dama. Bangaren lafiya, salati yana taimakawa wajen kariya daga wasu cututtuka. Masana sun nuna cewa cin kayan lambu yana rage haɗarin kamuwa da cututtukan zuciya, hawan jini da ciwon sikari. Wannan ya sa nake ƙara ƙoƙari wajen cin salati domin kare kaina da iyalina. Na huɗu, cin salati yana koya mun tsafta da tsari. Kafin a ci salati, dole ne a wanke kayan lambu sosai domin guje wa ƙazanta da ƙwayoyin cuta. Wannan yana koya wa mutum muhimmancin tsafta a abinci. Ni kaina yana kula sosai wajen wanke salati kafin cin sa. Haka kuma salati yana da alaƙa da rayuwar zamani da wayewa. A yau, mutane suna ƙara fahimtar muhimmancin cin abinci mai kyau. Cin salati yana daga cikin alamun kula da lafiya da wayewar kai. Duk da haka, baya yana nufin wai yin watsi da abincin gargajiya bane, lallai a daidaitarsu. Na biyar, duk da cewa ina cin salati, ina cin sauran abinci cikin daidaito. Ba na dogaro da salati kaɗai. Ina haɗa shi da sauran abinci domin jiki ya samu dukkan sinadarai da yake bukata. Wannan daidaito yana da muhimmanci domin cikakkiyar lafiya. Al'ada da addini an koyar da mu kada mu cutar da jikinmu. Cin abinci mai kyau yana daga cikin hanyoyin kiyaye lafiya. Saboda haka ina ganin cin salati wani ɓangare ne na kula da amanar jiki da Allah ya ba mu. A ƙarshe zan ce, eh, ina cin salati domin yana da amfani ga lafiyata, yana ba ni ƙarfi kuma yana sa ni in ji daɗi. Cin salati ba wai kawai al'ada ce a gareni ba, illa wata hanya ce ta kula da kaina da kuma inganta rayuwata. Idan mutum ya haɗa salati da sauran abinci cikin ɗanɗano, ko da ma shinkafa da wake ne ko kuma shinkafan kan sama aka jalop, zai samu lafiya da kwanciyar hankali da kuma ɗanɗano mai daɗi a lokacin da yake cin wannan abincin. To wannan iya bayanin da zan yi ke nan da nan da abin da ya shafi.

Nawa madubi kuke da su a gida? Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuhu. Na ji dadin wannan tambaya da aka mun. Da farko dai, madubi wani muhimmin kayan amfani ne a gida da ake amfani da shi wajen kallon siffar mutum, gyaran kai da kuma wasu ayyuka na yau da kullum. Duk da cewa madubi abu ne mai sauki a kallo amma yana da matuƙar amfani a rayuwar ɗan adam. Saboda haka tambaya"Nawa madubi kuke da su a gida?" tana ba da dama ga mutum yayi bayani game da tsari, tsabta da rayuwar gidansa. A gare ni, a gidanmu muna da madubi guda da dama amma ba su da yawa fiye da bukata. Madubin da muke da su, sun rarrabu a wurare daban dabanne domin saukaka amfani da su. Da farko muna da babban madubi na dakin kwana. Wannan madubin yana taimaka mana wajen duba tufafin kafin fita, gyaran kai da kuma tabbatar da cewa mutum yana da tsabta da kyan kamanni. Yana da matukar muhimmanci saboda musamman da safe lokacin shiri zuwa aiki ko makaranta ko kasuwa. Na biyu, muna da madubi a bandaki. Wannan madubi yana da amfani wajen wanke baki, aski, gyaran fuska da sauran ayyukan tsabta. Madubin bandaki yana taimakawa wa mutum ya kula da kansa cikin tsari da tsabta wanda ke da muhimmanci ga lafiya da kamanni. Haka kuma muna da ƙaramin madubi na hannu. Wannan madubi yana da saukin dauka kuma ana iya amfani da shi a kowane lokaci idan bukata ta taso. Yana da amfani musamman idan ana tafiya ko irin ana bukatar saurin duba kai. Na uku, madubi suna taimaka mana wajen gyaran gidanmu. A wasu lokuta madubi na iya sa ɗaki yayi faɗi a ido ya kuma ƙara haske. Saboda haka madubi ba kayan kalon kawai bane harma kayan ado ne a gida. A bangaren tsabta da tarbiyya, madubi yana koya wa mutum kula da kansa. Yara idan suna girma suna koyo daga madubi yadda za su gyara kansu, wanke fuska da kuma kula da tsabta. Wannan yana taimakawa tarbiyyar su da halayensu. Na huɗu kuma, duk da muhimmancin madubi ba ma yawan amfani da shi fiye da kima. Ba ma daukar madubi a matsayin abin alfahari ko na kai sai dai kayan amfani. Wannan yana koya mana tawali'u da guje wa girman kai a rayuwa. Haka kuma muna kula da madubi sosai. Madubi abu ne mai rauni kuma yana iya kargewa cikin sauki. Saboda haka muna tsaftace su akai akai muna kuma kula da kada su fadi ko su jawo hadari musamman ga yara. Na biyar, madubi yana da ma'ana a bangaren tunani. Lokacin da mutum ya kalli kansa a madubi, yana iya yin tunani game da halayensa da ayyukansa. Madubi na iya zama tunatarwa cewa mutum ya kasance mai kyawo a zahiri da kuma dabi'a. A al'ada da addini ba a haramta amfani da madubi ba. Ana amfani da shi ne domin tsabta da gyara kai. Abinda ke abin da ake gujewa shine yawan kallon da kuma girman kai. Saboda haka muna amfani da madubi cikin natsuwa da hankali. A karshe kuma zan ce gidanmu muna da madubi fiye da daya amma duk suna da muhimmanci suna da amfani. Madubi yana taimaka mana wajen tsabta, shiri da kula da kamanni. Haka kuma yana karawa gidajen mu tsari da kyau. Sannan kuma duk da saukinsa madubi na da muhimmanci a rayuwar yau da kullum kuma ba za a iya watsi da shi ba a duk cikin lamuran da ake shi madubi. Don iya bayanin da zan iya yi ke nan dangane da abin da ya shafi yawan maduban da muke da shi a gidajen mu. Ma'assalam, Bis'salam.

Kana shuka tsire-tsire a gida? Assalamu Alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Da farko, dai na jin daɗin wannan tambayar. Da aka mu tsire-tsire wata babbar ni'ima ce da Allah ya halitta domin amfanin ɗan adam da dabbobi. Su ne tushen abinci, iska mai kyau da kuma kyawun muhalli. Saboda haka tambayar "Kana shuka tsire-tsire a gida?" ba tambaya ce mai sauƙi kawai ba, tambaya ce da ta shafe muhalli, lafiya da ɗabi'u-- da ɗabi'ar mutane. A gare ni, eh, ina shuka tsire-tsire a gida kuma ina matukar jin daɗin hakan. Shuka tsire-tsire a gida yana bani nishaɗi, yana kuma sa in ji kusanci da yanayi. Ko da ba lambu mai faɗi bane, ana iya shuka tsire-tsire a ƙananan tukwane ko a gefen gida. Da farko, ina shuka tsire-tsire domin kyawun muhalli. Tsire-tsire suna ƙawata gida, suna sa muhalli ya zama mai kyau da annashuwa. Lokacin da na ga ganyaye masu kore da furanni, zuciyata tana samun natsuwa. Wannan ya sa ina rage damuwa daga jiya bayan aiki. Na biyu, tsire-tsire suna da amfani ga lafiyar jiki. Suna taimakawa wajen tsaftace iska, suna ƙara iskar oxygen kuma suna rage ƙura da hayaki. Shuka tsire-tsire a gida yana taimakawa numfashi, musamman a wuraren da hayaki ko ƙura suke da yawa. A haka kuma, ana iya shuka wasu tsire-tsire domin amfanin abinci. Wasu kayan lambu kamar albasa, tumaturi, tattasai, ganyen alayyahu ko zogale, ah, ana iya shuka su a gida. Wannan yana taimaka min wajen samun sabbin kayan lambu masu tsafta ba tare da sinadarai masu cutarwa ba. A'a, na uku, shuka tsire-tsire yana koya min haƙuri da alhaki. Tsiro baya girma cikin dare ɗaya. Yana buƙatar ruwa, kulawa da lokaci. Wannan yana koya min in kasance mai haƙuri, in kula da abin da na fa-- da na fara har sai ya kai ga nasara. Ɓangaren tarbiyya, shuka tsire-tsire yana da amfani ga yara. Yara suna koyon yadda ake kula da tsiro, yadda rayuwa take buƙatar kula da kuma yadda sakaci zai iya lalata abu mai kyau. Wannan yana taimakawa tarbiyyar su da fahimtar su game da muhalli. Na huɗu, shuka tsire-tsire yana taimakawa muhalli gaba ɗaya. Tsire-tsire suna rage zafin muhalli, suna hana ƙasa ruɓewa kuma suna taimakawa dabbobi da tsuntsaye. Ko da shuka tsiro ɗaya ne, yana da tasiri mai kyau. A haka kuma, shuka tsire-tsire yana rage kuɗin sayan kayan lambu. Idan mutum yana shuka abin da zai ci, zai rage kashe kuɗi kuma ya tabbatar da ingancin abin da yake ci. Wannan yana da amfani a rayuwa ta yau da kullum. Na biyar, duk da jin daɗin shuka tsire-tsire, ina fuskantar wasu ƙalubale. Don a kowane lamari dole baza'a rasa Ɗan ƙalubale da za'a fuskanta ba duk da ko da an ya kasance an samu nasara. Wani lokaci ruwa yana yin kaɗan ko ƙwari, ko ƙwari suna lalata tsiro. Amma ina ɗaukan waɗannan ƙalubale ne a matsayin darasi. Ina neman hanyoyin magance su cikin hikima. Eh, sannan kuma al'ada da addini. An ƙarfafa shuka tsire-tsire. A addini an ce duk abin da mutum ya shuka idan wani ya yi amfani da shi alheri ne a gare shi. Wannan yana ƙara mini ƙwarin gwiwa wajen shuka tsire-tsire a gida. A ƙarshe, zan ce eh, ina shuka tsire-tsire a gida domin yana bani nishaɗi, yana inganta lafiya, yana ƙawata muhalli kuma yana koya mun darussa masu muhimmanci na rayuwa. Shuka tsire-tsire ba wai kawai aikin gona ba ne. Allah wata hanya ce ta kula da muhalli da rayuwa. Duk wanda ya fara shuka tsiro a gidansa zai can-- zai ga canji mai kyau a rayuwarsa. To, sannan kuma duk da haka ban bar irin su zogale ba suma saboda suna da vitamin a cikinsu. Da haka shi ma sai nayi dabara na kewaye gida na gaba ɗaya dashi. Kuma haka akwai bishiyar nan na inabi. Shi ma ban ƙyale ba sai na shuka shi ma na sa a kan katanga. To, a ƙarshe dai iya, bayanin da zan iya yi kenan dangane da abin da ya shafe tsire-tsire da nake shuka da kuma irin waɗanda na shuka da kuma irin ƙalubale da nake fuskanta wurare nan su.

Kana son kallon wata da dare? Assalamualaikum warahmatullahi ta'alabarkatuh. Da farko dai na ji daɗin wannan tambaya da aka mun. Wato shi tambayar nan tambaya ce mai zurfi wadda ta shafi tunani, jin daɗin zuciya da yadda mutum yake hulɗa da yanayi. A gareni, eh, ina matuƙar son kallon wata da dare domin wata, wata halitta ce mai ban sha'awa wadda Allah ya halitta domin amfanin ɗan adam. Alama ce ta lokaci kuma abin kallo ne mai sanyaya zuciya. Da farko, kallon wata da dare yana ba ni natsuwa da kwanciyar hankali. Lokacin da dare ya yi shiru, iska tana busawa a hankali sannan hasken wata yana bayyana zuciya tana samun salama. Wannan yanayi yana taimaka mun manta da gajiya da damuwan yini saman bayan wahalar aiki ko karatu. Na biyu, wata yana da kyakkyawan haske wanda baya cutar da ido ba kamar hasken wutar lantarki ba. Hasken wata yana da laushi, yana shigowa zuciya a hankali. Wannan yana sa kallonsa ya zama abin jin daɗi ba tare da gajiya ga ido ba. Haka kuma, kallon wata yana sa in yi tunani mai zurfi da, eh, sau da yawa idan na, ina kallon wata ina tunanin girman ikon Allah da yadda halittu suke tafiya bisa tsari. Wannan yana ƙara min imani yana kuma sa in zama mai tawali'u domin na gane cewa mutum ƙarami ne a cikin wannan babbar duniya. Na uku, wata yana da muhimmanci a al'ada da addini. A al'ummar mu da addinin Musulunci ana amfani da wata wajen ƙayyade watanni, azumi, sallah da bukukuwa. Don haka, kallon wata da ba wasa ba ne kawai, yana da alaƙa da ibada da al'ada. A wasu lokuta ina son kallon cikakken wata wato full moon saboda kyawunsa ya fi bayyana. Lokacin da wata ya cika da dare ya zama kamar rana kaɗan ko mai yana bayyana sosai wannan lokaci yana da daɗi ga tattaunawa, yawo a harabar gida ko zama tare da abokai da iyaye. Na huɗu, kallon wata yana da alaƙa da tunani, rayuwa da tarihi. Idan na kalli wata ina tunanin mutane ne ya suka gabata, iyaye ne da kakanni, waɗannan su ma sun taɓa kallon wannan wata ɗaya. Wannan yana sa in ji alaƙa da tarihi da al'umma. Haka kuma, kallon wata yana da tasiri ga motsin zuciya. Yana iya sa mutum yayi farin ciki ko natsuwa koma dan kewar wasu abubuwa wannan ba mummunar abu bane domin yana taimaka wa zuciya ta fitar da abunda yake ciki, na biyar dukda son kallon wata ba kullum nake samun damar yin hakan ba wani lokaci gajimare yana rufe sararin sama kokuma aiki yana hanani fita da daddare amma duk lokacin dana samu dama ina kokarin daukan lokaci na kalli wata koda na lokaci kadan ne hakama kallon wata yana karfafa soyayya da yanayi yana sa mutum ya kara son tsaftache muhalli ya rage hanayi ya kula da dare Wannan yana taimakawa rayuwa gaba ɗaya. A bangaren ilimi kuwa, kallon wata yana ƙara sha'awa ga ilimi, sararin samaniya. Yana iya sa mutum ya fara tambayar kansa game da taurari, rana da sararin samaniya. Wannan yana ƙarfafa bincike ne da neman ilimi. A karshe zanche eh inason kallon wata da dare domin yana bani nitsuwa yana karamin tunani yana hadani da addini alada da yanayi, kallon wata ba wai kallon haske bane kallon darasine kallon hikima ne kallon ikone na ubangiji kallon tunani ne. Duk wanda ya ɗauki lokacin sa yana kallon wata zai fahimci cewa rayuwa tana da kyau fiye da yadda muke zato. To wannan iya bayanin da zan iya yi kenan danganeda abunda ya shafi kallon wata da dare da nakeyi ma assalam bissalam.

Kana sanya hula? Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Na farko, dai naji daɗin wannan tambaya da aka mun. To ita wannan tambaya ce da take da sauki a zahiri amma idan aka zurfafa tana da alaƙa da al'ada, addini, yanayi, lafiya da kuma halayyar mutum. A gare ni, eh ina sanya hula amma ba kullum ba ne. Ina sanya ta ne gwargwadon lokaci, yanayi da kuma inda zan je. Na farko, hula tana da muhimmanci sosai a al'adar mu ta Hausa. A Hausance, sanya hula alama ce ta mutunci da kamala, musamman ga maza. A wasu lokuta kamar sallah, biki, aure ko taro na manya, hula tana ƙara wa mutum kima da daraja. Saboda haka idan zan je irin waɗannan wurare ina son sanya hula domin taka dace da al'ada. Na biyu kuma, sanya hula yana da alaƙa da addini. A Musulunci, akwai wan da yake ba wajibi ba ne amma sanya hula yana daga cikin suturar Annabi Muhammadu Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kasance yana sawa a wasu lokuta. Saboda haka idan zan je masallaci ko sallah, musamman sallar jama'a ko Idi, ina jin daɗin sanya hula domin na ji kaina cikin natsuwa da ladabi. Haka kuma hula tana kare kai daga rana da sanyi. A lokacin zafi, musamman idan rana tayi ƙarfi, sanya hula yana taimakawa wajen rage zafin da kai ke ji. Hakanan a lokacin sanyi, hula tana kare kai daga iska mai sanyi tana kuma taimakawa jiki ya zauna da dumi. Wannan ya nuna cewa hula ba ado kawai bace, tana da amfani ga lafiya. Na uku, ina sanya hula bisa yanayi wurin da zan je. Idan zan je aiki, makaranta ko wani wuri da ba a buƙatar yin ado sosai, wannan lokaci bana sanya hula. Amma idan taro ne, liyafa ko ziyara ta musamman ina ƙoƙarin sanya hula domin kasance cikin kamala. To, sannan kuma, baya ga haka kuma hula tana nuna tsari da tsafta. Mutum da ya sanyi hula mai tsafta da kyau, ana kallon sa a matsayin mutum mai kula da kansa. Wannan yana ƙara wa mutum ƙwarin gwiwa a gaban mutane kuma yana sa, yana sa ya ji kansa cikin natsuwa. Na huɗu, akwai nau'ukan hula da dama kamar hular sallah, hular gargajiya, hular zamani, ee, da dai sauransu. Ina son hular da ta dace da tufafi na da kuma wurin da zan je. Wannan yana nuna cewa sanya hula yana buƙatar tunani da daidaito ba kawai sawa kawai ba ne. A wasu lokutan kuma bana son sanya hula saboda yanayi ko jin daɗin kaina. Misali, idan ina gida ko ina hutawa bana ganin buƙatar sanya hula. Wannan yana nuna cewa sanya hula zaɓi ne da ya dogara da mutum halin da yake ciki. Na biyar, sanya hula yana da alaƙa da girmama mutane. A wasu al'adu, idan kana kai suwaa da manya ko ka shiga wani wuri mai tsarki, ana nuna ladabi ta hanyar yadda kake saka hula ko cire ta. Don haka ina ƙoƙarin bin waɗannan ƙa'idoji domin girmama mutane. Haka kuma sanya hula yana tunatar da wani asali na da al'adata. Duk lokacin da na sanya hula ina jin alaƙa da Hausa da tarihin mu. Wannan yana ƙarfafa min kishin al'ada da mutunci. A ƙarshe zan ce, eh ina sanya hula amma ina sanya ta ne da hankali bisa ga lokaci, wuri da yanayi. Yanzu misali akwai hula wanda ake cewa zanna bukar. To shi zanna bukar yawanci nafasa shi ne misali irin lokacin sanyi. Hakanan idan zan sa janfa sai in sashi saboda yana da nauyi ko da na sa shi to zai ɗan tare mun sanyi. To akwai kuma da manga. To shi da mangan nan nafisa shi a lokacin zafi saboda bashi da nauyi. Shi ya fi dacewa da wannan lokaci na zafi ko da na sa shi bazai sa ni in ke haɗa zufa sosai ba kuma yana yin shigan mutunci kuma haka. To hula a gare ni ba kawai kayan sawa bace, tana da ma'ana, tana da nuna al'ada, addini, kare lafiya da kuma kyawawan halaye. Saboda haka sanya hula wani muhimmin bangare ne na rayuwa da kamala. To a ƙarshe, iya bayanin da zan iya yi kenan dangane da abin da ya shafi sa.

Wace rana ce mafi kyau a mako? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ha, da farko dai na ji daɗin wannan tambaya da aka min domin amsar ta tana dogaro ne da ra'ayin mutum, addini, aiki, hutu da yanayin rayuwa. A wurina duk ranakun suna da muhimmanci. Idan zai yi zaɓi rana mafi kyau a mako, zanci Juma'a ita ce rana mafi kyau saboda dalilai da dama na addini, zamantakewa, aiki da tunanin mutum. Da farko, rana ta Juma'a rana ce mai girma a addinin Musulunci. Ita ce rana mafi falala a cikin ranakun mako. A wannan rana ne musulmi suke taruwa domin sallar Juma'a, wadda take, wadda take da muhimmanci sosai. Wannan taro yana ƙarfafa zumunci, haɗin kai da fahimtar juna cikin al'umma. Saboda haka, Juma'a rana ce da ke haɗa mutane a wuri guda domin bautar Allah. Na biyu, Juma'a rana ce ta albarka da tunani. A wannan rana mutane da yawa suna ƙoƙarin yin tsafta, sanya tufafi masu kyau da shirya kansu kafin sallah. Wannan yana sa mutum ya ji cewa rana ta bambanta da sauran ranakun. Yana sa zuciya ta ji annashuwa na farin ciki. Haka kuma, huɗubar Juma'a tana taka muhimmiyar rawa ta hanyar huɗubar mutum. Yana samun nasiha, tunatarwa da koyarwa game da rayuwa, halayya da addini. Wannan tana taimakawa wajen mutum ya gyara kansa, ya sake duba yadda yake rayuwa ta yau da kullum kuma ya ɗauki sabbin shawarwari masu amfani a rayuwarsa. Na uku, Juma'a rana ce da take nuna ƙarshen makon aiki ga mutane da dama. Bayan Juma'a yawancin Asabar da Lahadi ranakun hutu ne. Saboda haka Juma'a tana kawo farin ciki domin tana nuni da cewa hutun mako yana gabatowa. Wannan yana rage gajiya da damuwar aiki. A bangaren zamantakewa, Juma'a rana ce da mutane ke yawan ziyartar juna. Bayan sallah ana gaisawa, ana tambayar juna lafiya, ana yin fatan alheri. Wasu sukan je gidan iyaye, dangi ko abokai. Wannan yana ƙarfafa zumunci da soyayya a tsakanin mutane. Na huɗu, rana mafi kyau a mako na iya bambanta daga mutum zuwa mutum. Wasu za su ce Asabar ce mafi kyau saboda rana ce ta hutu. Babu aiki mutum yana samun damar hutawa, yawo ko nishaɗi. Wasu kuma za su ce Lahadi ce mafi kyau saboda suna samun cikakken hutu tare da iyali. Akwai kuma waɗanda suke ganin Litinin ce mafi kyau domin ita ce farkon mako, rana ce ta sabuwar dama, sabon shiri da sabon buri. A Litinin mutum yana fara aiki da sabbin ƙuduri, yana jin ƙwarin gwiwa da kuzari. Amma a wurina Juma'a ta fi saboda tana haɗa abubuwa da dama a lokaci guda ibada, tunani, zamantakewa da farin ciki. Ita ce rana da ke tunatar da mutum cewa rayuwa ba aiki kawai ba ce. Akwai buƙatar tsayawa a yi tunani, a yi ibada kuma kula da alaƙa ta mutane. Na biyar, Juma'a rana ce da ke ƙara haɗin kai a al'umma. Lokacin sallah talaka da mai kuɗi, babba da yaro duk suna tsaya a layi ɗaya ne. Wannan yana koya mana daidaito, tawali'u da girmama juna. Wannan darasi ne mai girma wanda ba a samun irinsa kullum. Haka kuma, Juma'a ce da ake yawan yin addu'a. Mutane da dama suna ɗaukar wannan rana a matsayin damar neman gafara, neman alheri da rokon Allah ya biya musu buƙatu. Wannan yana sa zuciya ta ji kusanci da Ubangiji Allah Subahanahu wa Ta'ala. A ƙarshe, zan ce rana mafi kyau a mako ita ce wadda mutum yake amfani da ita ta gari. Ko Juma'a ce ko Asabar ce ko Litinin. Idan mutum ya yi amfani da ranar wajen aiki, aiki na gari da kyakkyawan mu'amala to wannan rana ita ce mafi kyau a gare shi. Amma idan zan takaita ra, ayina, Juma'a ita ce rana mafi kyau a mako a wurina saboda albarkarta, muhimmancinta a addini da tasirinta ga zuciya da rayuwar al'umma. Rana ce da ke haɗa duniya da lahira, aiki da ibada da mutum.

Wane lokaci na shekara kake so? To, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Wannan tambaya ce dai mai fadi wadda take shafar yanayi, rayuwa, aiki, noma, lafiya da tunanin mutum. A wurina, duk lokutan shekara suna da nasu muhimmanci, amma idan zan zaɓi lokaci da na fi so, zan ce lokacin damuna ne na fi so, saboda dalilai masu yawa. Na farko, lokacin damuna lokaci ne mai albarka. A wannan lokaci ne ruwan sama ke sauka, ƙasa tana jikewa, tsire-tsire suna fara girma, amfanin gona yana bunƙasa. Wannan yana nuna ikon Allah da rahamarsa a bayinsa. Domin ba tare da ruwa ba, rayuwa ba za ta taɓa yiwuwa ba. Duk lokacin da ruwan sama ya fara sauƙa, ina jin wani irin farin ciki da natsuwa a zuciyata. Na biyu kuma, damina tana rage zafi sosai. Bayan tsawon lokacin na zafi, iskar sanyi da ruwan saman suna kawo sauƙi ga jiki. Barci yana ƙara daɗi, aiki yana zama mai sauƙi, mutane kuma suna jin sauƙin rayuwa. Wannan sauƙin yanayi yana taimakawa lafiyar jiki da zuciya. Haka kuma lokacin damuna yana ƙara kyawun muhalli. Da, eh, dazuzzuka da filaye suna yin kore. Iskar tana ɗauke da ƙamshin ƙasa mai laushi. Koguna da rafuka suna ciki, suna cika da ruwa sosai. Wannan kyawun yanayi yana faranta rai, yana kuma sa mutum yaji daɗin kallon halittun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na uku kuma, damina lokaci ne na aiki da ƙoƙari musamman ga manoma. A wannan lokaci ne ake shuka tsir, ake shuka iri, ake gyaran gona, ake kula da amfanin gona. Duk da cewa yana da wahala, amma yana koyar da haƙuri, jajircewa da dogaro da Allah. Ina son wannan lokaci saboda yana nuna muhimmancin aikin tuƙuru da jira sakamako. A bangaren zamantakewa, lokacin damuna yana ƙarfafa haɗin kai. Mutane sukan taimaki juna wajen aiki, shuka ko gyaran gida saboda ruwan sama. Wannan haɗin kai yana ƙara soyayya da zumunci a cikin al'umma. Na huɗu kuma, lokacin damuna yana tunatar da ni yaronta. Sau dayawa ina tunanin lokacin da muke yara, muna wasa da ruwa, muna kallon hadari da walƙiya, muna jin sautin tsawa. Waɗannan tunanin suna sa ni jin daɗi da kewar lokutan baya. Haka kuma damina lokaci ne mai tunani da natsuwa. Lokacin da ruwan sama ke sauƙa da dare, shiru, shiru da sautin ruwa suna sa mutum yayi tunani mai zurfi game da rayuwa, burinsa da makomarsa. Wannan yana taimakawa mutum da gyara tunani da shiri. Na biyar, duk da cewa damina tana da wasu ƙalubale kamar ambaliyar ruwa, laka ko matsalar hanyoyi, amma duk da haka ina ganin alherinta yafi matsalolinta yawa. Duk wani lokaci na shekara yana da, nasa ƙalubale amma abin da yafi muhimmanci shine yadda mutum yake amfani da lokacin. Wasu mutane suna son lokacin rani ko zafi saboda sauƙin tafiye-tafiye, kasuwanci da bukukuwa. Wasu kuma suna finson lokacin sanyi harmatan saboda iskar mai sanyi da kura da kuma rashin sauro. Wannan ya nuna cewa zaɓin, zaɓin lokaci na shekara yana da alaƙa da yanayin rayuwar mutum ne. Amma a wurina lokacin damuna yafi saboda yana haɗa rayuwa, albarka da sauƙi ga jiki. Yana koya mana cewa bayan wahala akwai sauƙi kuma bayan bushewa akwai korewa. Wannan darasi ne mai girma a rayuwa ta yau da kullum. A ƙarshe zan ce lokacin da na fi so a shekara shine lokacin damuna amma ina girmama sauran lokutan domin kowannensu yana da nashi muhimmanci da tasiri. Abin da yafi muhimmanci shine mutum yayi amfani da duk lokacin da Allah Subhanahu wa Ta'ala ya azurtashi dashi, ya bashi ta hanya mai kyau, ya yi aiki da shi, ya huta da shi, ya kuma godewa Allah. Sannan kuma ya tabbatar yayi ibadunsa yadda ya kamata domin ɗan adam shi bai zo duniyar nan ba face sai dan yazo ya bautawa Allah. Domin har Allah ya azurta ka da lokaci kuma ka zo bakayi ibada a ciki ba to wannan akwai asara.

Yaya kake neman izinin hutu? Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Da farko dai ina ganin neman izinin hutu, ina gode da farko da wannan dama da kuka bani, ah na bayyana yadda nake neman izinin hutu a wurin aiki. To, ga yadda nake neman izinin hutu. Da farko dai ina ganin neman izinin hutu abu ne mai muhimmanci domin ba wai kawai yana da, eh damar hutu bane amma yana nuna cewa ni mai bin ƙa'ida ne, mai ladabi ne kuma ina kula da aikin ofis ɗina. Na lura cewa idan mutum bai nemi izinin yadda ya kamata ba, hakan na iya haifar da matsaloli ga aiki kuma dangantaka da shugabanci. Don haka kafin in nemi hutu, nakan tabbatar da cewa lokaci ya dace da aiki. Misali, idan aikinmu yana da abubuwan da suke buƙatar kulawa ta musamman kamar ayyukan masu gaggawa ko tarurruka masu muhimmanci, nakan goji neman hutu a wannan lokacin. Idan lokacin ya dace, na fara neman izinin hutu ta hanyar rubutu ko ta baki. Idan zan rubuta, nakan fara da gaisuwa mai kyau kamar haka. "Assalamualaikum", sai in bayyana sunana, sai in bayyana buƙata ta cikin kwanciyar hankali, sai ince ina son in nemi izinin hutu daga ranar Litinin zuwa Juma'a. Idan akwai buƙatar bayyana dalili, nakan yi hakan cikin girmamawa. Misali, dalilin hutuna shine buƙatar iyali da kuma samun lokaci na shaƙatawa. Daga baya, nakan rufe da godiya. Ina fatan za a amince da buƙata ta. Na gode sosai da lokaci da fahimta. Idan zan nemi izini a baki, nakan zaɓa lokaci mai ƙyau wato lokacin da shugabanci baya da yawa akan aiki. Sai in gabatar da buƙata ta cikin ladabi. "ina son in nemi hutu daga ko zai yu a amince." Haka kuma nakan tabbatar da cewa duk ayyukana sun shirya kafin hutun ko kuma nakan ba da shawaran wanda zai maye gurbina na ɗan lokaci. Wannan yana taimakawa shugabanci ganin cewa hutun ba zai kawo matsala ga aikin ofis ba. Wani abu mai muhimmanci shine bin tsarin ofis. Wasu wuraren aiki na buƙatar a cika fom na neman hutu a kwamfuta ko a takarda. Don haka nakan tabbatar da cewa na cika wannan fom ɗin daidai kuma na ajiye kwafinsa a matsayin tabbaci. Bayan haka, ko an amince ko ba a amince ba, nakan nuna ladabi da godiya. Nakan gode da duba buƙata ta. Idan buƙata ta kasa amincewa, nakan tambaya ko akwai lokacin da ya fi dacewa in sake neman hutu ba tare da fusata ba. To a ƙarshe dai, neman izinin hutu yana buƙatar gaskiya, ladabi da tunani a kan aiki da zai ci gaba yayinda mutum yake hutu. Idan aka bi wannan tsarin, shugabanci na yarda da buƙatarka kuma kai kanka za ka iya hutawa cikin kwanciyar hankali ba tare da damuwa ba. Wannan shine yadda nake neman izinin hutu a aikina. Ina tabbatar da cewa komai zai kasance cikin tsari kafin in tafi kuma nakan bi duk ƙa'idojin aiki cikin ladabi, da biyayya da kuma godiya. To wannan shine hanyoyi da nake bi dangane da, ah, in zan bi, in zan nemi hutu. Sannan kuma yanzu misali, akwai wasu lokuta da idan ayyukan mu suka yi yawa, to hutun kamar wannan da muka faɗa ba mu iya zuwa ko kuma misali ina tuna lokacin da matata ta haihu itama ta ɗau hutu a wurin aikinsu, inda aka bata aƙalla tsawon wata uku. Ni ma inda na je aka bani, ah, hutu aƙalla na tsawon wata ɗaya domin mu je mu yita lura da sabon jariri da Allah ya azurta mu da shi. To gaskiya ina jin daɗin tsarin irin wannan hutu da gwamnati ko kuma in ce da ma'aikatu suka ware wanda shi ɗan kasuwa ba shi da irin wannan damammaki. Tun da ko da ko ka je hutu, akwai ɗan tagwammashi da za'a ware maka ɗan na ɗan kashewa wanda za ka yi amfani da shi. Wanda in kuwa kasuwa kake babu wanda zai maka haka, sai dai ka cire, a cikin riban ka daga aljun ka, ka je ka kashe. To iya bayanin da zan yi kenan dangane da wannan tambayar da kuka yi min ta neman izinin hutu. Ma'asalama.

Nawa takalma kake da su? To, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Na gode da wannan tambaya. Tambayar nawa takalma nake da su tambaya ce mai sauki a farko. Amma idan aka yi mata bayani sosai, tana nuna yadda mutum ke tsara rayuwarsa, yadda yake amfani da abubunsa. A halin yanzu ina da takalma kusan guda huɗu zuwa shida, kuma kowanne yana da muhimmanci a rayuwata saboda yanayin da nake amfani da shi. Na farko, takalmin aiki. Wannan takalmi na kan sa shi idan zan je wurin aiki ko lokacin da nake buƙatar bayyana tsari da kamala. Misali, a wani lokaci, lokacin da aka shirya taro mai muhimmanci da manyan shugabanni, na kan saka takalman aiki kuma mutane da yawa sun yaba da kamalar da tufafina da takalmina suka nuna. Wannan takalmi yana sa in ji ƙwarin gwiwa sosai kuma yana nuna cewa ina bin ƙa'idodin aiki. Na biyu, takalmin yau da kullum. Wannan takalmin na kan yi amfani da shi idan zan fita kasuwa, ziyara ko tafiya kusa da gida. Misali, ranar Juma'a da naje siyan kayan abinci a kasuwa. Wannan takalmi ya sa na ji daɗin tafiya ba tare da jin gajiya a ƙafafuna ba kuma mutane sun lura cewa takalmina yana cikin tsafta da kyau. Na uku, takalmin biki ko taro. Wannan ba na saka shi kullum sai dai idan akwai biki, aure, suna ko wani taro na musamman. Misali, a ranar aure ta abokina, na saka wannan takalmi na musamman wanda ya dace da rigata. Duk wanda ya gani ya yaba da kyau da tsari da kuma i'ado da na yi a wannan rana kuma hakan ya ƙara min ƙwarin gwiwa. Wannan takalmi yana da muhimmanci saboda yana sa tufafi su yi kyau sosai kuma yana nuna ladabi. Na huɗu, takalmin roba ko silifa. Wannan takalmi na kan saka shi a gida ko idan zan fita ɗan gajeren lokaci. Misali, lokacin zafi ko lokacin da zan je waje ɗan siyo ruwa ko kayan masarufi kusa da gida. Na kan saka wannan takalmin saboda yana da sauƙin sakawa da cirewa kuma yana da-- kuma yana ba ni kwanciyar hankali a ƙafata. Sannan wani lokaci idan-- eh, ina da takalmin wasanni ko sneakers. Wannan takalmi na kan yi amfani da shi idan zan yi tafiya mai nisa, motsa jiki ko wani aiki da ke buƙatar ƙarfi. Misali, lokacin da na je yawo a fili da abokaina, wannan takalmi ya sa mun yi tafiya cikin sauƙi ba tare da jin gajiya ba kuma ya ƙare-- kuma ya ƙare ƙafafuna daga ciwo ko kumburi. A rayuwata ba wai kawai adadin takalmi ne ke da muhimmanci ba kuma yadda nake amfani da su. Misali, a wani lokaci na tafi ziyara wajen dangi na manta na saka takalmi da ya dace da yanayin tafiyar sai na ji ɗan wahala. Wannan ya koya min muhimmancin tsara takalmi kafin fita domin kowane lokaci yana da shi'irin takalmin da ya dace da shi. Har ila yau, na kan kula da takalmina sosai. Na kan wanke su, na goge su ko amfani da man gyara takalma idan sun yi datti. Misali, lokacin damuna takalmina na roba ya yi datti sosai saboda ruwa da ƙasa. Akwai tabo da laka amma na goge shi da kyan-- da kyau kafin na fita sai na saka shi a gida. Haka yana tabbatar da cewa suna da tsafta kuma suna da tsawon rai. A ƙarshe, yawan takalma eh, da mutum yake da su yana danganta ne da bukatunsa, yanayin rayuwarsa da aikin da yake yi. A gare ni takalmi guda huɗu zuwa shida sun ishe ni sosai saboda suna rufe mun dukkan bukatuna na yau da kullum. Na wurin aiki ne, na wurin biki ne, na wurin hutu ne ko na wurin ziyara ne kuma kowanne yana da labari na musamman da ke tuna min wasu lokuta a rayuwata. Eh, wanda hakan yana sa in ji ƙwariwa da jin daɗin mallakansu. Wannan shi ne yadda nake tsara takalmina, yadda nake amfani da su da muhimmancinsu a kowane a rayuwata. To, iya bayanin da zan yi yake nan dangane da wannan tambaya. Ma assalamu bisalam.

Yaya kake haɗuwa da abokan ciniki? Assalamuala'ikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nagode da wannan tambaya. Haɗin kai da abokan ciniki abu ne mai muhimmanci a kowane irin aiki, musamman idan kana aiki a fannin kasuwanci ko ofis. A ganina, haɗuwa da abokan ciniki ba wai kawai saduwa da su ba ne, amma yana nuna yadda mutum ke kula da aiki, mutunci da ingancin ayyuka. Na farko, nakan tabbatar da cewa na san buƙatun abokan ciniki kafin in haɗu da su. Misali, idan abokin ciniki zai zo domin siyan kaya ko na man bayani, nakan bincika abin da yake bukata, irin kaya ko sabis ɗin da zai so da yadda zan iya ba shi amsa mai kyau. Wannan yana taimaka min in tsara tattaunawa yadda ya dace kuma yana nuna cewa ni mai shirye-shirye ne kuma ina da matsayina a aikina. Sannan, lokacin da nake haɗuwa da abokan ciniki, nakan fara da gaisuwa mai kyau da ladabi. Misali, idan abokin ciniki ya shiga ofis ɗina, nakan yi masa maraba da fuskantansa da murmushi Assalamu alaikum barka da zuwa. Ina fatan kana cikin ƙoshin lafiya. Wannan yana sa abokin ciniki ya ji daɗin kasancewa kuma yana haifar da yanayi mai kyau na fara tattaunawa. Bayan haka, nakan yi amfani da sauraro mai kyau. Nakan saurari abokin ciniki sosai. Nakan ba shi damar bayyana bukatunsa ko ƙorafinsa ba tare da tsangwama ba. Misali, wani lokaci abokin ciniki zai zo da ƙorafi game da sabis ɗin da ya karɓa. Nakan saurare shi da hankali, in rubuta abin da ya faɗa sannan in amsa cikin natsuwa da ladabi. Wannan yana nuna cewa ina daraja ra'ayinsa kuma ina son warware matsala sa cikin gaskiya. Har ila yau, nakan yi amfani da bayanai mai sauƙi da fahimta. Ba wai kawai in ce za mu warware matsala ba ne. Nakan bayyana matakai da za a ɗauka. Misali, za mu duba wannan batun yau sannan in kira ko ka aika ko aika maka da saƙo emh da sakamako a cikin awanni ashirin da huɗu." Wannan ya sa abokin ciniki ya, ya ji kwanciyar hankali kuma yana ƙara amincewa da ni. A wasu lokutan, nakan haɗu da abokan ciniki ta hanyoyin zamani kamar wayar tarho, emel ko, eh, taron kan layi. Misali, idan wani abokin ciniki yana nesa da ofis, nakan kira shi a wayar tarho in gaishe shi da ladabi sannan in tattauna bukatunsa kamar yadda za a yi idan yana ofis ɗina. Wannan yana nuna cewa ina da sauƙin samuwa kuma ina kula da kowa ba tare da nuna bambanci ba. Har ila yau, lokacin haɗuwa da abokin ciniki, nakan tabbatar da lafiya da tsafta na fuska da tufafi. Misali, idan na haɗu da babban abokin ciniki a kasuwa, na tabbata tufafina da takalmina sun dace sannan na kasance cikin shiri da ladabi. Wannan yana ƙara mutunci da ƙwarewa a wajen abokin ciniki. Bugu da ƙari, nakan yi amfani da misalai na rayuwa don fahimtar da abokin ciniki. Misali, idan abokin cinikina ya tambayi yadda wani samfur zai iya amfani masa, nakan bayar da labarin wani wanda ya yi amfani da samfurin yadda ya samu fa'ida da kuma irin abubuwan da ya lura. Wannan yana sa abokin ciniki ya fahimci amfanin kayayyaki ko sabis ɗin da nake bayarwa. A ƙarshe, bayan haɗuwa da abokin ciniki, nakan tabbatar da cewa na bi bayan tattaunawa. Misali, idan na yi alƙawarin a kira shi ko a aika masa da saƙon wani abu, nakan tabbatar da cewa na yi hakan a kan lokaci. Wannan yana nuna cewa ni mutum ne mai gaskiya da amana kuma yana ƙara kyakkyawar dangantaka da abokin ciniki. Saboda haka, a ganina haɗuwa da abokin ciniki yana buƙatar gaisuwa mai kyau, sauraro mai hankali, bayani mai sauƙi, ladabi bayan tattaunawa. Idan aka bi waɗannan matakai, to tabbas za'a haɗu da abokan ciniki zai zama mai sauƙi, ingantacce kuma zai taimaka wajen gina dangantaka mai kyau da amincewa a tsakaninku da abokan cinikayya. Wannan shi ne yadda nake haɗuwa da abokin cinikina a rayuwata da aikina na yau da kullum. Iya bayanin da zan iya yi kenan wannan tambaya. Ma'assalam.

Kana kuka lokacin yanka albasa? Assalamualaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Na gode da wannan tambaya. Tambayar ko mutum yana kuka lokacin yanka albasa, abune da ya shafi rayuwar yau da kullum a cikin-a cikin kicin. Amma idan aka yi bayani sosai, yana nuna yadda mutum ke gudanar da ayyuka, da kuma yadda yake kula da kansa yayin da yake aiki da abinci. A zahiri, eh, na kan yi kuka lokacin yanka albasa amma wannan ya faru ne saboda sinadarin da albasa ke fitarwa Albasa na da wani sinadari mai suna sulfur compound, wanda yake hura hanci da ido idan an yanka ta. Wannan yana da-yana sa ido su yi ruwa san-wanda a hankali zai yi bayyana kamar mutum yana kuka koda ba tare da jin haushi ba. Misali, lokacin da nake yanka albasa domin girki a gida, idan albasa tana da ƙarfi sosai, na kan fara jin idona na ruwa cikin sauri. A wasu lokutan, idan albasan ya kasance sabuwa ne ko mai ƙarfi, ido na yana fara ruwa nan take. Wannan yana faruwa a kicin na kowane gida, kuma mutane da yawa suna fuskantar wannan matsala. Don rage kuka lokacin yanka albasa, na kan yi wasu abubuwa na farko. Na kan yanka albasa a cikin ruwa mai sanyi. Wannan yana rage sinadarin da ke hura ido, saboda ruwa yana ɗaukar wani bangare na sinadarai. Misali, lokacin da nake yanka albasa don miya, na kan sa su a cikin kwano mai ruwa kafin in fara yanka, kuma hakan yana taimaka mun kada idona su yi ruwa sosai. Na biyu, na kan yi amfani da wuƙar da tayi ƙarfi-kaifi sosai. Idan wuƙa ba ta da kaifi, yayin yanka albasa, tana matsa albasan sosai, to kuma hakan yana fitar da ƙarin sinadaran. Amma idan wuƙar ta yi kaifi sosai, yanka na da sauƙi, albasa ba ta fitar da yawan, daga sinadaran ba da ke sa ido ruwa. Don haka na kan, eh, rage kuka. Na uku kuma, nakan yi amfani da fan ko iska, Akwai damar hakan. Misali, a lokacin girki a gida, na kan kunna fanka ko na kan ɗan tsayar da albasa a wajen iska, domin iska ta, eh, ta tafi da sinadarin da ke hura ido, Wannan yana taimakawa sosai wajen rage kuka. Wani lokaci, na kan sa tabarau lokacin yanka albasa. Wannan yana hana sinadarin shiga ido kai tsaye. Misali, a lokacin da na ga wasu mutane suna amfani da tabarau a wasanni ko na ci-ko a-a kicin, kuma hakan yana taimaka musu sosai. Amma duk da haka, akwai lokuta da ba zan iya ka-eh kauce wa kukan ba. Misali, idan albasan ta yi ƙarfi sosai ko kuma idan, idan nake gaggawa wajen girki, idona zai fara ruwa kamar yadda aka saba, amma, na koya cewa hakan abu ne na halitta. Kuma babu abin da ya kamata mutum ya yi, ya ji kunya akai. Haka kuma, na kan ɗauki wannan a matsayin wani abu mai nishaɗi a kicin. Misali, lokacin da nake yanka albasa tare da iyali ko abokai, idan ido na ya fara ruwa, sukan yi dariya. Kuma hakan yana kawo farin ciki a girki. Har ila yau, na kan tuna da yadda mahaifiyata ko sauran mutane, ke yanka albasa a gida suna kuka kamar ni. Kuma wannan yana nuna cewa kowa na fuskantar irin wannan yanayi, A ƙarshe, na kan ce, cewa yanka albasa da kuka wani abu ne na al'ada da ɗabi'a. Kuma na kan yi amfani da dabaru kamar yanka a cikin ruwa, amfani da wuƙa mai kaifi sosai, iska ko fanka da tabarau domin rage kuka. Amma ba koyaushe na kan iya kauce wa ba. Wannan yana koya mun haƙuri da fahimtar ɗabi'ar abinci da girki. Saboda haka, eh, na kan iya yin kuka lokacin yanka albasa, amma na kan yi hakan ne cikin nishaɗi, kuma na kan ɗauki matakai don rage shi gwargwadon hali. Wannan shine yadda nake fuskantar yanka albasa a rayuwa ta, ta cikin kicin da kuma yau da kullum. Iya bayanin da zan iya yi ke nan game da abin da ya shafi yanka albasa. Ma'assalam. Bissalam.

Wayarka na cika jiya? Assalamualaikum warahmatullahi ta ala wabarakatuh. Na gode da wannan tambaya. Tambaya ko wayata na cika ajiya, ah abu ne mai sauki a farko amma idan aka yi bayani sosai yana nuna yadda nake amfani da wayata, yadda nake tsara bayanai da kuma yadda nake kulawa da kayan aikin zamani. A zahiri, eh wayata tana cika da jiya lokacin zuwa lokaci. Wannan yana faruwa ne saboda na kan yi amfani da wayata sosai wajen abubuwa daban daban kamar hotunan bidiyo, saƙonni, aikace aikace da sauran bayanai masu muhimmanci. Misali, lokacin da na je ziyara wajen dangi ko abokai, nakan ɗauki hotuna da bidiyo da dama domin tuna lokacin kuma waɗannan suna ɗaukar sarari a wayata. Bugu da ƙari, nakan sauke aikace aikace da dama da suke taimaka mun wajen aikina na yau da kullum. Misali, akwai apps na karatu, aikace aikacen sadarwa kamar WhatsApp da Telegram, apps na nishaɗi kamar fina-finai ko wasanni da sauran apps masu amfani. Du waɗannan suna da amfani da sarari a cikin memory na waya. Haka kuma saƙonnin da ake ajiyewa sun na ƙara amfani da memory. Misali a WhatsApp, idan an goge saƙonni ko bidiyo daga hira, sukan taru har su cika memory na wayata. Wannan ya fara sau da yawa musamman idan hira tana da hotuna da bidiyo da aka raba. Don magance wannan matsala, nakan yi wasu abubuwa. Na farko, nakan share hotuna da bidiyo da ba su da amfani. Misali, hotuna masu taimaka masu maimaituwa ko tsofaffi da ban buƙatar su. Nakan share su domin samun sarari. Hakan nakan yi da bidiyo da suka ɗauki sarari sosai. Na biyu, nakan yi amfani da cloud storage. Misali, nakan adana hotuna na, bidiyo da wasu ah fayiloli a Google Drive ko iCloud sannan in share su daga wayata. Wannan yana taimaka mun samun ƙarin sarari ba tare da na rasa bayanai masu muhimmanci ba. Na uku, nakan goge cache da data na apps lokaci zuwa lokaci. Misali, apps kamar Facebook, TikTok ko Instagram suna tara data a ciki wanda yana cika memory. Nakan shiga settings in share cache memory sannan wayata tana samun sarari. Har ila yau, har ila yau na-nakan tsara lokaci don gyaran waya. Misali, a kowane wata nakan duba memory na wayata, in share abubuwan da ba su da amfani, in tsara hotuna da bidiyo a cikin folders ko cloud sannan in tabbatar da cewa wayata tana aiki cikin sauri. Wannan yana rage matsaloli cika ajiya da rage gajiyan wajen amfani da wayata. A wasu lokuta wayata na cika ne saboda zan manta in cire apps da ban amfani da su. Misali, wani lokaci na sauke app saboda nishaɗi ko aiki amma ban sake amfani da shi ba sannan ya cire sarari a wayata. Wannan ya koya min muhimmancin tsaftacewa da gyara lokaci zuwa lokaci. A ƙarshe, nakan ce cika, nakan ce, ce cewa cika ajiya a waya abu ne na yau da kullun idan mutum yana amfani da wayar sosai. Amma da dabaru kamar share abubuwan da ba su da amfani, amfani da irin su cloud storage, goge cache memory da tsaftace apps, mutum zai iya rage matsalar memory, ya samu sarari kuma waya kuma wayar za ta ci gaba da aiki da sauri. Saboda haka, eh wayata na cika da ajiya lokaci zuwa lokaci amma nakan bi matakai domin gyara shi da kulawa. Wannan yana koya mun yadda zan tsara bayanai na zamani, yadda zan adana abubuwa masu muhimmanci kuma yadda zan kauce wa matsalolin waya da ke cika memory karta. To wannan iya bayanan da zan iya yi kenan dangane da wannan tambayar da aka yi man akan wayata tana cika da ajiya. Eh tabbas tana cika da ajiya ma assalam, bissalam shi ne iya abin da zan iya cewa ke nan.

Wane irin aikin gida kake yi a kullum? Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. A gida ina da ayyuka daban-daban da nake yi kullum, kuma ina ganin wannan aiki yana da matukar muhimmanci ga rayuwata da kuma jin daɗin gidanmu. Ta farko daga safe, nakan fara da tsaftace gida. Misali, in share ƙasa, in gyara kujeru da tebur, sannan in tattara tarkacen da suka taru a ko'ina cikin gidan. Wannan yana taimakawa gidan namu ya kasance cikin tsafta kuma yana hana ƙwari ko wasu cututtuka. Haka kuma idan naga datti a waje ko shara, nakan tattara su domin tabbatar da cewa muhallin yana da tsabta a kowane lokaci. Bayan haka ina taimakawa a cikin kicin. Nakan wanke kayan girki bayan an gama amfani da su kamar tukwane, faranti, cokula da sauran kayan aiki. Idan iyaye suna buƙatar taimako, nakan taimakawa wajen girki ko shirya kayan abinci. Wannan yana koya min darajar aiki da haɗin kai a cikin gida kuma yana sa na fahimci yadda aikin gida yake da muhimmanci ga rayuwar iyali. Haka kuma ina gyara dukka-- ina gyara ɗakunanmu, musamman ɗakunan nawa da na 'yan uwana idan suna bukata. Ina gyara gado, ina canza labule idan sun ɓaci, ina kuma tsara kayayyakin da ba a amfani da su domin su kasance a inda ya dace. Wannan yana sa gidanmu ya kasance cikin tsari da kwanciyar hankali. A wasu lokuta idan gidanmu yana da lambu ko filin waje, nakan taimakawa wajen shuka ko shayar da shuke-shuken ruwa. Sannan nakan gyara shara a wajen domin tabbatar da cewa gidanmu da muhallinmu suna cikin tsafta. Ina ganin yin wannan aikin kullum yana koya mini abubuwa da dama masu muhimmanci. Na koya yadda zan zama mai tsari, mai kula da lokaci kuma mai haɗin kai da iyalina. Haka kuma ina koya yadda zan zama mai kula da tsafta da lafiya, wanda hakan yana taimakawa kowa cikin gidanmu ya kasance cikin kwanciyar hankali. Duk da cewa aikin gida wani lokaci yana da wahala amma ina jin daɗin yin su domin suna sa, suna sa ni ji cewa ina taka muhimmiyar rawa a gidanmu. A ƙarshe kuma, ko kuma in ce kusa da ƙarshe, ayyukan gida suna koya mini darusuka na rayuwa waɗanda ba za a iya koyan su a makaranta kaɗai ba. Na koyi haƙuri, juriya da kuma yadda zan iya zama mai kula da kai da kuma taimako ga wasu. Wannan shine dalilin da ya sa nake ganin yin aikin gida kullum yana da muhimmanci sosai a rayuwata. Kuma ina jin daɗin yin su a kowane lokaci domin suna sa gidanmu ya kasance cikin tsafta, tsari da daɗi. Sannan kuma ba ma wannan kawai ba, ina tuna a duk lokacin da na tashi, duk bayan kowace safiya ina ɗaga labulayenmu. Sannan idan na ɗaga labulaye saboda iska ya shigo da kuma rana. Kowane ɗaki ina bi ɗanɗaga, sannan kuma ina tabbatar da cewa banɗaki kullum abu na farko sai an wanke shi sannan kuma an tsaftace shi, an yi flushing sannan kuma a kunna turaren wuta, a sa daga sitting room yaɗan ɗan lokaci sannan a ɗauke shi a kai shi ɗakin kwana sannan kuma a dawo da shi zuwa banɗaki. To, duk wadannan dai na'ukan, ah, abubuwan ayyukan banɗaki ne ana yi ne bayan koma saboda gidan yayi albarka, ya ci gaba kuma ya faranta wa mutum rayuwa a duk lokacin da ya tangalo gida. Saboda in ka fito waje ma kaji ranka ya ɓace aƙalla dai in ka dawo gida ka san gidan yana da tsafta da natsuwa da kwanciyar hankali. Zai ba ka damar da za ka sabunta tunani domin ka warware matsalar da ka fuskanta a waje a lokacin da ka fita. To wannan ne ɗan bayanin da zan iya yi ke nan dangane da wannan tambaya da aka yi min da irin ayyukan da nake gudanarwa kullum kullum a cikin gidana. Ma'asalama.

Kana iya amfani da kwamfuta? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Da farko dai, na ji daɗin wannan tambaya. Eh, ina iya amfani da kwamfuta sosai ma kuwa. Kuma zan iya bayyana wannan a cikin cikakken bayani domin nuna irin abubuwan da na sani da yadda nake amfani da ita a rayuwata ta yau da kullum. Kwamfuta tana da matuƙar amfani saboda tana taimakawa wajen gudanar da aiki, karatu, bincike, sadarwa da nishaɗi. Na fara koyon amfani da kwamfuta ne tun ina makaranta. Na koyi yadda ake kunna kwamfuta, amfani da linzamin kwamfuta, da keyboard, da kuma buɗe manhajoji kamar su Microsoft Word, Microsoft Access, Microsoft Excel, ah, Microsoft PowerPoint. Shi Microsoft Word de domin rubutun takardu da rahotanni ake amfani da shi. Haka kuma, na koyi amfani da Excel wajen tsara lissafi da jadawali wanda yana taimaka min wajen gudanar da aikin makaranta ko kuma rikodin wasu bayanai a gida. PowerPoint shi ma ina amfani da shi wajen shirya gabatarwa a aji wanda haka yana koya mun yadda zan gabatar da abubuwa cikin tsari da kyau. Har ila yau ina amfani da, ah, Microsoft Access shi kuma wajen ajiye bayanai wato database wanda duk sanda nake so zan iya ɗauko gundin bayanai a zo, a bayyana shi kuma a wurin jama'a. Har ila yau ina amfani da kwamfuta wurin bincike da samun bayanai. Misali, idan ana buƙatar wani bayani akan wani abu, zan iya amfani da internet da Google domin nemo wani abin da nake bukata. Haka kuma ina iya amfani da Wikipedia da wasu shafuka masu ilimi wajen samun ƙarin haske a kan abubuwa daban daban. Wannan yana taimakawa karatu da bincike ya zama mai sauri da inganci. Ina kuma amfani da kwamfuta wajen sadarwa. Na koyi yadda ake amfani da email domin aika saƙonni zuwa ga malamai, abokai, masoya ko wasu mutane. Bugu da ƙari, ina amfani da manhajoji irin su WhatsApp, Telegram, Zoom, ah, Adobe Photoshop da dai sauran su domin yin taro ko hira da mutane musamman idan ba za mu haɗu a wuri guda ba. Wannan yana sauƙaƙa sadarwa sosai kuma yana taimakawa wajen cigaba da hulɗa da mutane. Haka kuma ina amfani da kwamfuta wajen nishaɗi ko koyan abubuwa masu amfani. Misali, nakan kalli bidiyo masu ilmantarwa a YouTube, nakan saurari lectures da darasosi a kan fasaha, nakan koyo sabon dabaru na zane, gyaran hotuna ko gyaran bidiyo da Adobe Photoshop. Wani lokaci nakan yi amfani da kwamfuta wajen wasa wasanni masu ilmantarwa ko nishaɗi wanda haka yana sa lokacin hutu ya zama mai amfani. Misalin abubuwan wasan kamar irin game ɗin chess haka ko Ludo. Bugu da ƙari, na koyi yadda ake adana bayanai da shirya su. Misali, nakan buɗe fayiloli da takardu nakan tsara su a cikin folders domin kada su rikice. Sannan nakan adana bayanai masu muhimmanci a kwamfuta ko flash drive domin amfani da su a gaba. Haka kuma nakan yi amfani da kwamfuta wajen tsara jadawali na yau da kullum, rubuta littattafai ko shirya kasafin kuɗi na gida. Wasu ƙarin misalai sun haɗa da amfani da kwamfuta wajen ƙirƙirar hotuna ko zane-zane na digi-- na digital, yin lissafi ko zana jadawali a Excel, amfani da kwamfuta wajen koyon sabbin harsuna ko abubuwan fasaha kamar coding ko programming da kuma amfani da kwamfuta wajen adana bayanai da rubuta labarai. Duk waɗannan abubuwa suna koya mun dabaru daban daban da zan iya amfani da su a rayuwa. Abu mafi muhimmanci shi ne amfani da kwamfuta yana koya mun dabaru da fasaha da zan iya amfani da su a rayuwa. Na koyi-- na koyi yadda zan iya nemo bayanai cikin sauri sannan kuma yin aiki cikin tsari da warware matsaloli. Wannan yana taimakawa tunani da fahimta kuma yana koya mun yadda zan zama mai hankali da tsari. Saboda haka ina iya amfani da kwamfuta ba kawai yana taimaka mun a makaranta ko wajen nishaɗi.

Wane launin tawada kake amfani da shi? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Da farko dai na ji daɗin wannan tambaya da aka min kuma ga shi zan muku bayani gamsashshe. In Allah ya yadda. A gaskiya tambayar da aka yi min, wane launin tawada nake amfani da shi yana da sauƙi. Amma idan na yi cikkaken bayani za a iya fahimtar dalilin amfani da launi da kuma mahimmancin wannan wa rayuwata. A kullum ina amfani da launin tawada baƙi ne. Dalilin farko da yasa nake amfani da baƙi shine saboda wannan launi yana da sauƙin karantawa kuma yana da ƙarƙo a takardu. Idan ina rubuta a takarda ko kuma ina cike takardu na makaranta ko aiki, baƙi yana sa rubutun ya zama bayyananne kuma mai sauƙin karantawa. Haka kuma na kallura cewa launin baƙi yana da amfani a lokacin da ake buƙatar yin rubutu mai muhimmanci kamar rubuta bayanai na darussa, takaddun gida ko wasu bayanai da zan iya duba wa a nan gaba. Launin baƙi yana da kyau saboda baya ɓacewa da sauƙi kuma yana bayyana sosai idan an rubuta a takarda mai kyau. Wannan yana sa rubutun ya kasance mai tsari da kuma ƙarƙo. Amma ba kullum bane nake amfani da baƙi kawai. A wasu lokuta idan ina son in bambanta wasu bayanai ko in jaddada wani abu, na kan yi amfani da launuka daban daban kamar ja, shuɗi ko kore. Misali, idan ina yin rubutun bayanai na karatu, zan iya amfani da jan domin jaddada abubuwa masu muhimmanci ko shuɗi domin rubuta bayanai na musamman. Wannan yana sa abubuwa da na rubuta su zama masu sauƙin fahimta musamman idan zan koma wajen karatu daga baya. Haka kuma na kan yi amfani da launuka daban daban idan ina aiki da zanen hoto ko takardu na musamman. Misali, idan ina rubuta labari ko zanen ilimi, zan yi amfani da kore ko shuɗi domin sanya rubutu yafi kyau a gani. Wannan yana ƙara jan hankali da kuma nishaɗantar da rubutun. Bugu da ƙari amfani da launuka daban daban yana koya mun yadda zan tsara abubuwa da tsari domin babu abin da yake rike cewa a rubutuna. Idan har aka tambaye ni dalilin amfani da launi daban daban, zan ce abu ne mai sauƙi. Yana taimakawa ƙwaƙwalwa wajen rarrabe abubuwa da fahimtar su cikin sauƙi. Misali, idan na rubuta bayanai na makaranta ko aikin gida, amfani da ja ko shuɗi domin jaddada wasu kalmomi ko jimloli yana sa na gane muhimmancinsu nan take. Wannan yana sauƙaƙa karatu da kuma gudanar da aikin gida bugu da ƙari. Ina kula da irin tawadar da nake amfani da ita, ina amfani da tawada mai kyau domin kada ta zube ko ta ɓace takarda. Idan ina amfani da alƙalami mai baƙi ko tawada, na tabbatar da cewa rubutun yana da tsafta kuma ba zai yi saurin ɓacewa ba. Haka kuma idan ina yin amfani da tawada mai launin daban daban, ina tabbatar da cewa launin yana da kyau kuma baya riƙicewa da baƙi domin rubutu ya zama bayyananne. Saboda haka zan iya cewa mafi yawan lokuta na kan yi amfani da baƙi saboda tsarin bayyananne kuma mai ƙarƙo. Amma lokuta na musamman na kan yi amfani da launuka daban daban kamar ja, shuɗi ko kore domin jaddada abubuwa ko sanya rubutuna ya zama mai kyau a gani. Wannan yana taimakawa karatu, aikin gida da kuma koyo cikin sauƙi. Hakan kuma yana koya mun yadda zan tsara abubuwa cikin tsari da kyau. A ƙarshe, ina amfani da launuka daban daban da tawada yana da muhimmanci sosai. Ba kawai don kyau ko nishaɗi ba amma yana koya mun dabarun tsara rubutu daban daban, rarrabe muhimmancinsu da kuma lura da bayanan cikinsu. Waɗannan abubuwa suna taimaka mun wajen yin rubutu mai inganci, karatu mai sauƙi da kuma tsari a cikin aikin gida da makaranta. Sannan kuma shi jan biro ga wani karin bayani da zanyi ina tunawa duk inda aka ga rubutun jan biro a a takadda yawanci ko gwamna ko kuma principal ko malami sune suke amfani da wannan dan yanzu idan gwamna zai yi bayanin shima yana amfani da jan biro ne. Sannan kuma idan kwamishina zai yi rubutu shi kuma a tsarin a tsarin aiki yana amfani da koren biro ne. To wannan shine.

Yaya kake tabbatar da ingancin aiki? Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Eh, tambayar da aka yi mini, ah. Wa ya ke tabbatar da ingancin aiki, ko kuma ya nake tabbatar da ingancin aiki. Ta na da matuƙar muhimmanci. Domin kowane aiki da mutum yake yi yana buƙatar a tabbatar da cewa an yi shi yadda ya dace kuma ya cika ƙa'ida. A rayuwata ko a makaranta ko a gida koma a wurin aiki ina amfani da hanyoyi daban-daban domin in tabbatar da cewa aiki na da nake yi yana da inganci. Zaku iya cewa inganci ba wai yin aiki bane amma yin shi cikin tsari, kulawa da tabbatar da cewa an cinma manufa. Da farko kafin in fara aiki na kan fara da tsara aikin sosai. Misali, idan na samu sau-- idan na samu aikin rubutu da rahoto ina karanta dukkan umarnin da aka bayar domin fahimtar abin da ake buƙata. Sannan nakan tsara yadda za a raba aikin zuwa matakai kamar rubuta sassa daban-daban, bincike na farko, rubuta tsari da gyara a ƙarshe. Wannan yana taimakawa aiki ya kasance mai sauƙi da tsari kuma yana hana wani abu ya rasa kulawa. Haka nan a gida idan zan tsabtace wani wuri ko shirya wani abu, nakan fara da tsara abin da zan fara da abin da zan kammala domin samun sakamako mai kyau. Na biyu, ina mai da hankali sosai yayin yin aiki. Ba na yin aiki cikin gaggawa ko rashin hankali. Misali, idan na rubuta wani rahoto nakan rubuta a hankali, ina duba kalmomi da jimilloli domin kada kuskure ya faru. Idan ina yin aikin gida kamar gyara ɗakuna ko wanke tukwane, nakan tabbatar da cewa komai ya tsabta ta yadda ya dace. Yin aiki da hankali yana tabbatar da cewa kowani sashi na aikin yana cika yadda ya kamata. Bayan na kammala wannan aikin, nakan yi bincike ko duba aiki. Wannan yana da matuƙar muhimmanci domin yana tabbatar da cewa aikin ya cika ƙa'ida. Misali, idan na rubuta rahoto nakan sake, sake karanta shi don gyara kuskuren rubutu ko na hau. Idan na kammala tsabtace gida nakan duba cewa kowani wuri ya tsabtata sosai babu datti da ya rage. Wannan bincike yana tabbatar da cewa aikin da na yi yana da inganci kuma babu abin da ya wuce kima ko ya rasa kulawa. Haka kuma wani lokaci nakan nemi ra'ayi daga wasu domin inganta aikin. Misali, idan rahoton da na rubuta yana da muhimmanci sosai nakan tambayi malami ko aboki su duba mun domin ba da shawarwari. Idan aikin gida ne nakan tambayi iyaye ko ƴan uwa su duba ko mai yayi kyau. Wannan yana taimakawa aikin ya zama mafi inganci saboda samun ra'ayi daga wasu yana nuna inda za'a gyara ko inganta. Bugu da ƙari, ana amfani da lokaci yadda ya dace domin tabbatar da inganci. Yin aiki cikin hanzari ko rashin tsara lokaci na iya kawo kuskure. Saboda haka nakan tsara lokaci da zan yi aiki, inda zan fara da inda zan kammala domin yin aiki a hankali. Sannan in sami lokacin yin gyare-gyare. Wannan yana tabbatar da cewa aikin ya zama mai inganci kuma mai tsari sosai. Wani muhimmin abu shine kulawa da ɗakiɗaki. Kowani aiki yana buƙatar-- kowani aiki yana buƙatar lura da ƙananan abubuwa domin tabbatar da inganci. Misali, idan na rubuta bayanai ko lissafi nakan tabbatar da cewa kowani lamba, kalma ko jimla ta dace da ma'ana. Idan ina gyara gida ko kayan aiki nakan kula da kowani sashi domin komai ya kasance a inda ya dace. Wannan yana tabbatar da cewa aiki ya kasance mai inganci daga farkon zuwa ƙarshen aikin. Misalai na rayuwa sun haɗa da lokacin da na yi aikin bincike a makaranta, inda na tsara aikin, na tattara bayanai, na rubuta su cikin tsari sannan na sake duba su da gyara duk inda ya dace. Sakamakon wannan rahoton nawa ya fito sosai kuma malamai na sun yaba da ingancin aikin. Haka nan a gida lokacin dana tsaftata ɗakuna ko girki na kula da kowani sashe. Kuma iyaye da ƴan uwa suna yaba aikin saboda an yi shi cikin tsari da kulawa da kuma aminci. Saboda haka ina ganin tabbatar da inganci.

Wace rana kake zuwa kasuwa? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Tambayar da aka yi mini, wace rana nake zuwa kasuwa tana da sauƙi amma idan na yi cikakken bayani, za a ga yadda take tsara rana, inda nake tsara ranaku da nake zuwa kasuwa da kuma dalilan da ya sa na zaɓi wannan ranar. A rayuwata, zuwa kasuwa yana da muhimmanci saboda kasuwa guri ne da ake samun kayan abinci, kayan gida da sauran abubuwan da ake bukata na yau da kullum. Saboda haka yana da muhimmanci in tsara rana da zan je domin samun abubuwa cikin sauƙi da tsari. A kullum ina zuwa kasuwa ne a ranakun da suka fi dacewa da lokaci da kasuwa ke cike da kayan abinci masu kyau kuma masu rangwame. Misali, mafi yawan lokuta ina zuwa kasuwa ranar Alhamis ko Juma'a. Domin ranakun nan ne mafi yawan masu sayarwa ke kawo sabbin kayan abinci kamar kayan marmari, kayan lambu, kifi, nama da kayan miya. Wannan ya sa na samu kayan da suke sabo kuma cikin ƙoshin lafiya. Haka kuma nakan zaɓi ranakun kasuwa da kyau domin guje wa cunkoson jama'a. Misali, idan na je kasuwa a lokacin da mutane da yawa ke zuwa kamar ranar Asabar ko Lahadi, nakan tarar da cunkoso sosai wanda zai iya janyo wahala wajen nemo kayan da nake bukata. Saboda haka zan iya cewa zaɓar ranar kamar Alhamis ko Juma'a yana taimaka min wajen samun kayan abinci cikin sauƙi da kuma a cikin lokaci mai kyau ba tare da matsala ba. Lokacin da nake kasuwa, nakan kula da abubuwa da dama. Nakan fara da duba kayan abinci masu muhimmanci kamar kayan marmari, kayan lambu, kifi, nama. Nakan duba cewa kayan suna cikin ƙoshin lafiya, babu abin da ya lalace. Haka kuma nakan duba farashin kaya domin ganin cewa na samu kayan da suke da araha kuma masu kyau. Toh wannan yana tabbatar da cewa na samu abubuwa masu amfani da kuma masu inganci, bugu da ƙari ma. Nakan tsara kasuwanci da zan yi. Misali, zan rubuta jerin kayan da nake bukata kafin na tafi kasuwa domin kada in manta da wani abu. Wannan yana taimaka min wajen yin kasuwa cikin sauƙi da tsari. Haka nan idan na samu wasu kayan da ba a bukata sosai amma suna da rangwame, nakan yi la'akari da cewa zai dace ko a'a in saya. Wani abu mai muhimmanci shine zuwa kasuwa yana koya min dabaru da ƙwarewa. Misali, nakan koyi yadda ake tambayar farashin kaya da kyau, yadda ake mu'amala da masu sayarwa da kuma yanda zan iya samun kayan da suka fi kyau a farashi mai sauƙi. Wannan yana ƙara min basira da harkar sayayya kuma tana taimaka min wajen yin zaɓi mai kyau a rayuwa. Haka kuma zuwa kasuwa yana da matuƙar amfani wajen ganin abubuwa daban daban a rayuwa. Misali, nakan lura da sabbin kayan abinci, kayan sawa, kayan ado da sauran abubuwan da ke sayar, ake sayarwa a kasuwa. Wannan ai yana ƙara min fahimta da ƙwarewa a yadda ake gudanar da rayuwa ta yau da kullum, musamman wajen yin kasuwanci da sayayya. A ƙarshe ko kuma kusa da ƙarshe zan iya cewa ina zuwa kasuwa ne a ranakun da suka fi dacewa kamar Alhamis ko Juma'a saboda suna da kayan abinci sabo, babu cunkoso sosai kuma nakan samu damar yin kasuwa cikin tsari da hankali. Ziyarar kasuwa tana taimaka min wajen samun kayan da nake bukata, koya dabaru da kuma samun basira wajen gudanar da rayuwa. Saboda haka zaɓar rana mai kyau domin zuwa kasuwa yana da matuƙar muhimmanci kuma yana sa duk abin da nake saya ya kasance mai inganci, mai amfani kuma sannan yana daɗewa kafin ya lalace. Kawai dai abun da ranar da ba, ban taƙaita ba kuma na zuwa kasuwa shine kamar misali ranar sayan dabbobi irin na hidiman Sallah haka saboda shi ya danganta da yanayin irin kasuwar da dabbobi suke da araha da kuma ranar da suke ci. To idan na saita wannan sai in je a wannan ranan. To shine kawai wanda ba zan iya cewa ga taƙamaiman ranar da nake zuwa kasuwa ba indai zan je siyo dabbobi ko na suna ko kuma na hidiman Sallah. To iya bayanin da zan iya yi kenan daga yau da.

Wanne abinci yake sa ka ji daɗi? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Na ji daɗin wannan tambaya da akai min. Wane abinci yake sa na ji daɗi? To, wannan tambayar da yayi tana da sauki amma idan na yi cikakken bayani, za a iya fahimtar yadda nake zaɓar abinci da kuma dalilin da ya sa wasu abincin suke sa ni jin daɗi sosai. A rayuwata akwai abinci daban-daban da nake ci a gida, a makaranta ko a waje. Amma wasu daga cikinsu suna da matuƙar tasiri wajen sa in ji daɗi da farin ciki. Da farko zan iya cewa abinci mai daɗi gani shine abinci wanda yake da laushi, daɗi a baki kuma yana da kyau a gani. Misali abinci irin su tuwo da miyar kuka, tuwo da miya mai. Kayan lambu ko shinkafa da wake da kayan miya suna daga cikin abincin da nake jin daɗi sosai. Wannan saboda abincin yana da daɗi, yana cika ciki kuma yana sa na ji lafiya da annashuwa bayan cin sa. Haka kuma abincin da yake da sjnadarai da jiki yake buƙata kamar nama, kifi, ƙwai, doya da kayan lambu yana sa ni in ji daɗi saboda yana ƙara ƙarfin jiki da lafiya. Misali lokacin da na ci kifi da miyar ganye nakan ji ƙarfi a jikina kuma nakan ji kamar na samu abinci mai gina jiki. Wannan yana da matuƙar tasiri musamman idan na yi aiki ko wasa kafin cin abinci. Bugu da ƙari abinci mai ɗumi da sabo yana sa ni in ji daɗi sosai. Misali tuwo da miyar kuka ko shinkafa da miya mai kyau lokacin sanyi yana sa ni ji daɗi saboda yana zafafa jiki, yana sa na ji kwanciyar hankali. Haka nan abinci mai sanyi ko kayan marmari da aka daskar, ya daskare a lokacin zafi yana sa ni in ji daɗi saboda yana sanyaya jiki kuma yana sa jin daɗin yanayi. Haka kuma abinci mai ƙamshi da ɗanɗano mai kyau yana da matuƙar tasiri wajen sa in ji daɗi. Misali tuwo da miya mai kayan yaji ko shinkafa da miya mai ƙamshi nakan ji daɗi sosai saboda ƙamshi da ɗanɗanon abinci yana sa ni fin jin sha'awa da jin daɗin yayin ci. Wannan yana sa ni cin abinci ya zama abin jin daɗi sosai ba kawai don cika ciki ba amma don jin daɗin ɗanɗano da ƙamshi. Bugu da ƙari abinci da nake so yana sa na ni ji daɗi saboda yana tuna min lokutan farin ciki ko iyali. Misali lokacin da na ci abinci kamar tuwo da miya ko shinkafa da wake da aka shirya a gida tare da iyalai, da saye da iyaye da ƴan uwa nakan ji daɗi sosai saboda yana tuna min lokacin ina da farin ciki da iyali. Wannan yana da matuƙar tasiri wajen sa abinci ya zama abin jin daɗi sosai. Misalai na abinci da nake jin daɗi sosai sun haɗa da tuwo da miyar kuka, tuwo da miyar taushe, shinkafa da wake da miya mai kyau, kifi mai miya, nama da miya ko kayan lambu. Da kuma kayan marmari irin su ayaba, a tufa, mangwaro, karas, lemu, mangwaro da duk waɗannan abinci. Suna da sunadarai da jiki ke buƙata. Suna sa ni na ji lafiya kuma suna sa ni farin ciki bayan cin su. Saboda haka zan iya cewa abincin da yake sa ni jin daɗi shine abinci wanda yake da daɗi, lafiyayye, sabo, mai ƙamshi da ɗanɗano kuma wanda yake kawo farin ciki ko tuna lokuta na musamman. Lokacin da na ci irin wannan abincin nakan ji cikina ya cika da lafiya, zuciyata tana farin ciki kuma jikina yana samun ƙarfi. Wannan yana nuna cewa jin daɗi daga abinci ba wai kawai game da ɗanɗano ba ne amma har da yanayin ƙamshi, launi da kuma yadda abincin yake shafar lafiyar jiki da zuciya. A ƙarshe zan iya cewa abincin da yake sa in ji daɗi yana da matuƙar muhimmanci a rayuwata saboda yana kawo farin ciki, lafiya, ƙarfi ga jiki. Lokacin da na ci irin waɗannan abinci nakan ji kwanciyar hankali, annashuwa da gamsuwa kuma wannan yana ƙara min sha'awa da jin daɗi a rayuwata ta yau da kullum. To, wannan iya bayanin da zan iya yi ke nan dangane da abincin da yake sa ni jin daɗi da kuma lokutan da na fi son su.

Wane irin yanayin ɗaki kake so? Assalamualaikum Warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh. Tambayan da aka yi mini, a wane yanayin ɗaki na fi so, tambaya ce mai muhimmanci sosai. Domin ɗaki shine wurin da mutum ke ciyar da mafi yawan lokacinsa ko wajen hutawa, barci, karatu, tunani ko ma yin wasu ayyukan gida. Saboda haka, yanayin ɗaki yana da tasiri kai tsaye ga lafiyar mutum, tunaninsa da kuma yadda yake jin daɗi a kullum. A kaina ina da wasu abubuwa da nake matuƙar la'akari da su idan maganar yanayin ɗaki ta taso. Da farko, yanayin ɗaki da nake so shine ɗaki mai tsafta sosai. Tsafta tana da matuƙar muhimmanci a gare ni saboda tana sa mutum ya ji daɗi a zuciya. Misali, idan na tashi da safe na ga ɗakina a share, gado na a gyara, ƙasan ba ta da datti, nan take na kan ji natsuwa amma idan ɗaki ya yi datti ko ya cika da kaya da ba a tsara ba, mutum kan ji nauyi da rashin kwanciyar hankali har ma ya kasa mai da hankali kan abin da yake yi. Haka kuma ina fin son ɗaki mai kyakkyawan tsari. A kullum ina ƙoƙarin sanya komai a inda ya dace. Misalin kayan sawa, ina son su kasance a ninke ko a rataye a kabat, a takalma a layi ɗaya, littattafai a jere a kan tebur ko shelf. Idan ina neman wani abu kamar littaf-littafi ko waya ina son in same shi cikin sauƙi ba tare da neman dogon lokaci ba. Wannan tsari yana rage ɓata lokaci kuma yana ƙara natsuwa, bugu da ƙari. Ina matuƙar son ɗaki mai iska mai kyau da shigowar hasken rana. A yawancin lokuta idan na dawo daga waje da rana, abu na farko da nake yi shine na buɗe taga domin iska ta shiga. Wannan yana sabonta ɗaki kuma yana sa zafi ya ragu. Misali, idan ina shirin yin bacci da rana ko karatu da safe, iska mai kyau tana taimaka min wajen samun kwanciyar hankali da natsuwa. Haka kuma ina son ɗaki mai haske mai kyau, musamman hasken rana. Da safe ina jin daɗin zama a ɗaki da hasken rana ke shigowa domin hakan yana sa mutum ya ji kuzari. Idan dare kuma ina karatu ina son fitila mai haske amma ba mai ɗaukar ido ba domin ta taimaka min wajen gani ba tare da gajiya ba. Wani muhimmin abu ma shi ne shuru da natsuwa. Ina fin son ɗaki da baya cike da hayaniya. Misali, idan ina karatu ko tunani ba na son sautin talabijin mai ƙarfi ko hayaniyar mutane. Idan akwai ƙaramar hayaniya, zan iya rufe ƙofa ko taga domin samun shuru. Wannan yana taimaka min in mai da hankali sosai. Ina kuma la'akari da yanayin zafi. Ina son ɗaki da baya yin zafi ƙwarai. A lokacin zafi, fan ko iska mai motsi tana da matuƙar amfani. Misali, idan ɗakin ya yi zafi sosai, mutum ba zai iya barci cikin ƙwanciyar hankali ba. Har ya tashi yana jin gajiya. A lokacin sanyi kuma ina son ɗaki da ke da ɗanɗumiɗumi ba sanyi mai tsanani ba. Bugu da ƙari ina jin daɗin ɗaki da ke da kayan amfani na yau da kullum cikin tsari. Misali, ina son tebura da zan iya rubutu ko ajiye littattafai, kujeru mai kyau da zama da zan zauna na dogon lokaci ba tare da jin ciwon baya ba da kuma wurin ajiye kayan aiki kamar alkalami, littattafai ko waya. Waɗannan abubuwa suna sa ɗaki ya zama cikakke. Ina kuma son ɗaki mai launuka masu sanyayyar rai. Misali, launin fari yana sa ɗaki ya yi haske da tsafta. Shuɗi ko kore mai laushi, kuma suna ba mutum natsuwa, bana jin daɗin ɗaki dake da launuka masu duhu sosai ko masu tayar da hankali, domin hakan na iya shafan tunani da yanayi. Haka kuma ina jin daɗin ɗaki da ke ɗan ƙamshi mai daɗi. Wannan ba lalle sai turare ba. Tsaftataccen ɗaki da kansa yana da ƙamshi mai kyau. Misali, bayan an share ɗaki ko an wanke labule, ƙamshin tsafta yana sa mutum ya ji daɗin zama a ciki. Abu na ƙarshe shi ne tsaro da kwanciyar hankali. Ina son in ji cewa ɗakin da nake ciki yana da aminci, ƙofa da.

Sau nawa kake yanka farce? Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Tambayan da akayi min, sau nawa nake yanka farce, tambaya ce da mutane da yawa kan ɗauke ta a matsayin karama. Amma a zahiri tam--tana da alaƙa sosai da tsabta, lafiya, ladabi da kuma yadda mutum ke kula da kansa a rayuwar yau da kullum. A gare ni, yanka farce ba kawai abu ne na kwalliya ba, wani muhimmin ɓangare ne na kula da kai da tsabtar jiki. Gaba ɗaya ina yanka farce sau ɗaya zuwa sau biyu a ko wani mako. Amma a wasu lokuta har fiye da haka, gwargwadon irin ayyukan da nake yi. Misali, idan ina yawan aiki da hannu kamar rubutu, wanke wanke, gyaran gida ko amfani da waya, farce suna yin girma da sauri ko su tara datti. A irin wannan lokaci bana jira tsayayyen rana da zaran na lura farce sun yi tsawo nan take na kan yanke su. Da farko, babban dalilin na na yanka farce akwai shi a tsabta. A rayuwar yau da kullum, mutum yana taɓa abubuwa da yawa, kuɗi, ƙofa, waya, kayan aiki da sauran abubuwa da mutane da yawa suke taɓawa. Waɗanda abubuwan nan suna ɗauke da ƙwayoyin cututtuka kuma farce ma--masu tsawo suna iya tara waɗannan datti a ciki. Misali, kafin inci abinci, musamman idan zan ci da hannu, ina son in tabbatar farce na sun yi gajeru kuma masu tsafta domin kada datti ya shiga cikin jiki. Haka kuma yanka farce yana da matuƙar muhimmanci wajen lafiya. Farce masu tsawo suna iya tsagewa ko su shiga nama, musamman farcen ƙafa. Misali, idan farcen ƙafa sun yi tsawo suna iya shiga jiki, suna jawo ciwo, kumburi kuma kamuwa da cuta. Don haka ina yanka farcen ƙafa lokaci zuwa lokaci domin kaucewa irin waɗannan matsaloli. Bugu da ƙari, yanka farce yana taimaka mini wajen jin daɗi da sauƙin aiki. A kullum ina iya rubutu da alƙalami na, ina amfani da waya kuma ina aiki da wasu ƙananan abubuwa. In da farce sun yi tsawo suna iya hana ni yin waɗannan ayyuka cikin sauƙi. Misali, rubutu a littafi ko amfani da wayar hannu yana fi sauƙi sosai idan farce su gajeru ne. Ina kuma yawan yanka farce na kafin wasu muhimman lokuta. A misali, kafin Juma'a, kafin zuwa wurin aiki, kafin taro ko kafin ziyartar mutane. Wannan yana sani in ji ƙwarin gwiwa domin na san kamanni na yana da kyau kuma jikina yana cikin tsabta. Haka kuma idan zan yi tafiya mai tsawo ina yanka farce tun da wuri domin kada su dame ni a hanya. Lokacin da nake yanka farce ma yana da mahimmanci. Yawan ci ina yanka farce ne bayan yin wanka domin a lokacin farce suna da laushi kuma suna da saukin yanke wa. Ina amfani da kayan yanke farce masu tsafta kuma ina kula da, eh, irin yanke su sosai. Kar su jawo wasu ciwo kuma bayan yanka nakan wanke hannuna da ƙafafuna domin tabbatar da tsafta. Haka kuma ina bambanta tsakanin farcen hannu da farcen ƙafa. Farcen hannu suna girma da sauri saboda yawan amfani da hannu. Don haka ina yanke su akai akai. Farcen ƙafa kuma basa girma da sauri amma duk da hakan ina yanke su aƙalla sau ɗaya a mako ko biyu domin su kasance gajeru kuma su bani kwanciyar hankali a cikin takalmi. A wani ɓangare na yankan farce shine ladabi da mu'amala da mutane. Idan mutum yana musafaha da mutane, farce masu tsawo ko datti na iya ɓata musu rai. Misali, a wurin aiki ko cikin jama'a, mutane kan lura da irin yadda mutum yake kula da kansa. Saboda haka yanka farce yana taimaka min wajen nuna kaina a matsayin mutum mai tsafta da ladabi. Haka kuma yanka farce yana da alaƙa da addini da al'ada. A al'adunmu da addininmu an ƙarfafa tsafta da kula da jiki. Yanka farce yana daga cikin abubuwan da ake so mutum ya riƙa yi akai akai. Wannan yana ƙara min ƙwarin gwiwa da jin cewa ina bin ƙyaƙƙyawan tsari a rayuwata. A ƙarshe zan iya cewa yanka farce a gare ni ba abu ne na lokaci kawai ba, abu ne na yau da kullum.

Wayarka tana daidaita haske da kanta. Tambayar da aka mun wacce ta shafi fasaha da amfani da wayoyi na zamani, eh wayata tana fasalin daidaita haske da kanta. Kuma wannan wani abu ne mai matuƙar amfani a rayuwar yau da kullum. Wannan fasali yana nufin wayata za ta iya gane yanayin wuri da kuma hasken da ke kewaye da ita. Sannan tana daidaita hasken allon ta yadda zai dace da ido, da yanayin da ke ciki. Wannan yana da tsari sosai wajen rage gajiya ga ido da kuma samun jin daɗin amfani da waya na dogon lokaci. Da farko wannan fasali yana da amfani sosai a lokacin da rana ke da ƙarfi ko kuma haske sosai a waje. Misali idan na fita waje da rana sosai, wayata tana ƙara hasken allonta ta automatic domin in gani abubuwa da ke allon ba tare da wahala ba. Dan in bata da wannan fasali, mutum na iya samun wahala ganin rubutu ko hotuna a allon musamman a rana mai ƙarfi. Wannan ya sa amfani da wayar ya zama mai sauƙi. Haka kuma wannan fasali yana taimaka mun a lokacin da dare ko a wurin da haske ya yi ƙasa. Misali idan na koma gida da dare ko ina amfani da waya a ɗaki mai duhu, wayata tana rage hasken allonta ta automatic domin kada ta dame idona. Wannan yana da matuƙar amfani musamman idan na karatu ko kuma idan zan yi amfani da wayar kafin barci, domin rage gajiya ga ido da kuma samun natsuwa. Bugu da ƙari wannan fasali yana taimaka mun wajen ajiyar batiri. Idan wayata ta gane cewa hasken yayi yawa ta daidaita shi zuwa matsakaici ko ƙasa. Hakan yana rage amfani da wutar batir. Misali idan zan yi tafiya ko zan fita waje na dogon lokaci, wayata tana iya rage haske a wuraren da bai dace da yawa ba, wanda ke taimaka mun na tsawaita amfani da batirin wayar. Haka kuma yana taimaka mun wajen kula da lafiyar ido. Idan allon wayar yayi haske sosai ko duhu sosai ba tare da daidaita ba, idan mutum ya dinga amfani da ita na dogon lokaci zai iya jin zafi a ido ko kuma samun gajiya da ciwon kai. Misali lokacin da nake karanta littafi ko duba labarai a wayata, fasalin daidaita hasken yana sa ido na yaji daɗi sosai. Ina kuma amfani da wannan fasali wajen nishaɗi da kallon bidiyo. Misali idan ina kallon bidiyo a YouTube ina a rana mai haske, hasken allon yana daidaita, yana daidaita domin in ga bidiyon sosai ba tare da matsala ba. Haka kuma idan na koma kallon bidiyo da dare hasken allon zai rage domin kada ya dame ni a idona. Wannan ya sa nake kallon bidiyo ko karatu a waya ya zama abin jin daɗi. Wani misali na kuma shine idan ina amfani da wayata a cikin mota musamman idan da rana ne kana shigowa cikin motar, hasken allon na wayata yana daidaita kansa ta automatic domin ganin rubutu da hotuna ba tare da wahala ba. Wannan yana taimaka mun wajen amfani da waya cikin aminci ba tare da wata matsala ba. Bugu da ƙari ma wannan fasali yana sa amfani da wayan ya zama mai sauƙi a kowani yanayi ba sai na shiga saituna in canza hasken allon ba a kowane lokaci. Wayata tana yin wannan aiki ta automatic wanda ke sa rayuwarta ta yau da kullum ta zama mai sauƙi da jin daɗi. A ƙarshe dai zan iya cewa, ah fasalin daidaita hasken ta automatic waya, a wayata abu ne mai amfani sosai. Yana taimaka mun wajen gano allo, a ko wajen ganin allo a kowane lokaci, a kowane yanayi kuma rage gajiya ga ido, ajiyar batiri da kuma jin daɗin amfani da waya na dogon lokaci. Saboda haka eh wayata tana daidaita haske da kanta kuma wannan fasali yana ɗaya daga cikin abubuwan da nake jin daɗi sosai a wayar hannuna na yau da kullum. Don haka iya bayanin da zan iya yi ke nan dangane da wannan tambayar da aka mun akan wayata ko tana iya daidaita haske da kanta. Ma assalam, Bissalam.